Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da farko da aka mun. Kuna iya kunna wuta da itace? To, a yau ne zan yi bayani akan wannan tambayan da aka yi min, ahhh kuma zan yi shi mai tsawo yadda za a fahimta kuma a mai gamsarwa. Zan yi bayani kuma da amfaninta, illolinta da kuma yadda za mu iya inganta amfani da ita. Shi wannan itace ko nemosu tahanyoyi madaidaita. To, amfanin yin wuta da itace a Najeriya musamman a gidajen ƙauye da birane masu ƙanƙanta. Itace, itace ita ce babbar hanyar da ake yin wuta don dafa abinci, ɗumamawa ehhh ko ɗumama gida, busar da nama kamar naman sallah kenan, sallar babba ko har ma yin sana'o'i na gargajiya kamar rinawa ko ƙera kayan kwalliya duk da yake ko kuma gasa ganda duk dai ana yi da shi wannan itace. Dalilai da yawa sun sa mutane sun fi son itace. Na farko akwai kuɗi mai rahusa, wato shi itace ba shi da tsada ba kamar gas ko lantarki ba. Itace galibi ana samunsa daga gandun daji ko kuma ana siya da rahusa sosai. Sannan kuma sauƙin samuwa. A yankunan Arewa ana samun itace daga bishiyoyin kamar ƙirya, markae bagaruwa, gamji, bishiyar nim, dogon yaro da sauransu. Daɗi da ɗanɗano. Abincin da aka dafa da itace kamar to, miya ko nama yana da ɗanɗano na musamman. Eh, saboda hayakin itace mutane da yawa sun fi son shi fiye da na gas. Sannan kuma abu na gaba baya dogara, baya dogara da wutar lantarki. Ganin yadda wutar lantarki ke yawan katsewa a Najeriya itace, ita ce abin dogaro saboda shi in ka samo shi ka ajiye shi babu maganan wai ya yanke lokaci ɗaya. In ya kusan ƙarewa kana gani za ka iya zuwa ka je ka ƙaro wani. To, ga nan kuma illolin amfanin itace. Duk da amfaninta amma kuma dai ita ce tana da nata illoli masu tsanani. Na farko, cutar da huhu, numfashi. Hayakin itace, ai shi hayakin itace yana haifar da cututtuka kamar asma, bronchitis da cutar huhu ko kuma COPD musamman ga mata da yara waɗanda suke dafa abinci a cikin gida. Gandun daji yana raguwa. Yawan yanka itace ba tare da dasa sabbin bishiyoyi ba yana haifar da fari. Ruwan sama yana raguwa da kuma zaizayar ƙasa wato erosion kenan. Lokaci da ƙarfi. Ana ɓatar da lokaci, a ana ɓatar da lokaci da yawa wajen nemo shi itace da kuma yanka da ɗaukar itacen. Mata da yara su ne ke fama da wannan. Gurɓatar yanayi. Hayaki yana ƙara wato cutar nan na gurɓataccen iska kamar carbon monoxide da soot a cikin iska wanda ke cutar da duniya gaba ɗaya ba ma wai gidan da ake amfani da shi wannan itacen ba. To, hanyoyin inganta ko kuma madadi don rage illolin. To, na farko dai ga shi nan amfani da murhu mai inganci wato abin da ake cewa improve stop waɗanda suke rage hayaki da amfani da itace kaɗan. Du sababbin bishiyoyi duk lokacin da muke yanka itace ya kamata mu dasa sabbin itoci eh sabbin bishiyoyi don kiyaye gandun daji. Nemo wasu hanyoyi madadin hakan kamar gas, lantarki mai ɗorewa wato solar daga da kuma sharar gida da ƙwal. To, yana gani zan iya ce iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da wannan tambaya da aka yi min.

Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Ah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau zan gabatar da bayani ah, akan wannan tambaya da aka yi min wato wani irin ƙasa ne a yake ƙasan gidan ku yake da shi? To, irin ƙasan gidanmu kuma ce yankin Arewa wato yankin Najeriya. To, ƙasan gidanmu dai musamman yankin da yake yankin Arewa ne kuma cikin birnin tarayya Abuja. Akwai manyan nau'ikan ƙasa guda biyu da suka fi shahara. Muna, mu dai na cikin gidanmu ƙasa ne jar ƙasa. Sannan kuma akwai ƙasa mai yashi. To shi ƙasa mai yashi wato Northern zone. Wannan ita ce ƙasar da tafi yawa Arewa maso gabas kamar yankin ah, Arewa maso tsakiya kamar yankin Kano suna saukato da sauransu. Amma har ma a wasu sassan kusa da Abuja ana samunta. Yashi yana da yawa kusan kashi tamanin zuwa tamanin da biyar. Ruwa baya ragewa sosai kuma ba ta da abubuwan gina jiki mai yawa. Amma tana da kyau ga amfanin gona kamar gero, dawa, wake da gyada. A lokacin damuna tana da kyau amma lokacin rani tana bushewa da sauri. Ƙasar fadama ko turɓaya mai kumburi. Wannan tana da yawa a yankin tsakiya da Arewa maso, maso Arewa maso tsakiya kamar Abuja, Niger, Nasarawa, Kebbi, Neja da sauransu. Tana da cakudewa ah, wato yashin yana da laka. Hakan nan tana raƙe ruwa fiye da na yashi. Kuma a lokacin damuna tana da laushi. A cikin fadama ah, kusa da koguna kamar irin Ribagurara ko Usma a yankin Abuja ƙasar tana da kuma irin duhunnan mai ƙarfin ruwa kuma tana da kyau sosai ga shinkafa, masara, tumaturi da albasa. A yankin birnin tarayya Abuja da ke wayanta yawanci muna samun ƙasa mai jar ƙasa wato kalan ja ke nan ko launin ƙasa wanda shi ne a Hausance ake cewa jar ƙasa. Saboda yana yin daji da ruwan sama mai tsaka-tsaki. Amfanin da ƙasa a yankinmu yake, tana ba mu damar noma abinci mai yayi na yau da kullum kamar gero, dawa, wake, gyada, masara, gujiya ah, da sauransu. A fadama muna samun abinci mai yawa kamar shinkafa da kayan lambu su rage su, su, su kankana da sauransu. Tana taimakawa gidaje da hanyoyi su tsaya tsaye musamman ma idan aka yi maganin ƙasa mai kyau. A tarihi ƙasarmu ta sa mun zama masu noma masu ƙarfi kuma har yau muna dogaro da ita sosai kuma muna alfahari da wannan ƙasar. Matsaloli da illolinta wato akwai zaizayar ƙasa, ruwa mai ƙarfi ko iska yana ɗaukar ƙasa mai kyau musamman a ƙasa mai yashi. Karancin abubuwan gina jiki. Bayan shekaru, shekaru na noma ba tare da taki ba ƙasa tana raguwa, bushewa da fadi. A yankin Arewa ƙasa tana bushewa da, da sauri wanda ke sa noma yayi wahala idan ruwan sama ya rage. Ya ɗan ja baya hakan nan. Gurɓatar ƙasa. Wasu suna amfani da sinadarai masu yawa wanda ke cutar da ƙasa da ruwa. To, yadda za mu iya inganta ƙasa kuma su ne domin mu samu ƙasa mai kyau yin amfani da taki na gida kamar taki daga shanu, kaji ko sharar gida don ƙara abubuwan gina jiki. Eh, juye irin amfanin gona wato crop rotation. In mun kasa shinkafa yau sai baɗi kuma mu sa masara. To wannan za a yi haka tabbas zai taimaka sosai wurin inganta ƙasa. To, ya bayanin da zan iya yi ke nan haka abun da ya shafi wannan ƙasan da yake cikin gidanmu.

Yaushe kake cin abincin dare? Da sunan Allah mai Rahama mai Jin kai. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatu. A yau zan muku bayani cikin gamsarwa, bayani kuma mai fa'di akan wannan tambaya da aka min. To, lokacin cin abincin dare a gidana, a gidana ya kasance a cikin birnin tarayya ne Abuja. Yawan ci muna cin abincin dare tsakanin karfe bakwai na yamma zuwa takwas da rabi a ango makara dai mu ce karfe tara na dare. Wannan shine lokaci mai yawan faruwa musamman a manyan gidaje ma na birni kamar irin birnin Abuja. Dalilai da yawa da suka sa hakan yake kasancewa na farko shine aiki da sufuri. Mutane da yawa suna dawowa gida bayan ƙarfe shida ne na yamma ko kuma ƙarfe bakwai saboda cunkoson hanya dangarin Abuja akwai yawan ababen hawa da yawan jama'a akwai cunkoso kusan kullum. To, na biyu kuma akwai al'adar iyali. Muna jiran duk 'yan'uwa su taru musamman idan mahaifin ko mahaifiyar suna aiki. A wasu gidajen ana jiran mahaifi ya dawo kafin a fara cin abinci don nuna girmamawa. Yanayin Abuja da yamma yana, yana sanyi kaɗan wanda ke sa cin abinci mai ɗumi ya fi daɗi. Abinci mai nauyi, abincin dare yawanci tuwo ne da miya, shinkafa da miya ko abinci mai gina jiki kamar nama ko kifi ko ganda da sauransu. Don haka muna son cin shi lokacin da muke da lokaci na zama tare da jin daɗinsa. In ba haka ba ko mutum ya ci abinci ya makare ya je kwanta to tabbas zai cutar da shi, zai ja masa babban matsala. To amma akwai bambance bambancen lokaci a nan mu arewacin Najeriya musamman a arewa Hausa fulani al'adar mu ce yawan cin abincin dare yana kai tsakanin ƙarfe bakwai dai haka zuwa takwas na dare. Amma lokacin Ramadan ko lokacin Sallah ana iya canzawa saboda azumi ko tarurruka shima duka ana iya canzawa wannan lokacin. Misali a kaman birnin tarayya nan Abuja da kuma manyan birane irin su Kano, Eko yana iya zama ƙarfe bakwai zuwa tara ne saboda sufuri da aiki yauwa ana a makara kafin a dawo gida da wuri. Wasu ma suna cin abinci mai sauƙi kamar fura ko nono idan sun ji yunwa da wuri sannan su ci babban abinci daga baya wato me nauyi ke nan wanda zai daɗe kafin ya narke. To, idan mutum yana da lafiya ko yana bin abinci mai kyau ana son cin abinci da dare kafin a ce ƙarfe takwas ko a ce uku zuwa hudu dai kafin bacci. Mutum ya awu uku zuwa hudu kafin bacci don taimakawa narkewar abinci. In ba haka ba to tabbas kamar na rera bayanin dazu zai cutar da mutum. Mummancin lokaci mai kyau da shawarwari da zan bayar cin abinci da dare da wuri yana da amfani musamman yana taimakawa narkewar abinci kafin mutum ya barci yana rage yawan cin abinci da yawa da dare wanda ke haifar da ƙiba mutum ya yi teba. Yana ba da damar taruwar iyali don tattauna da jin daɗi tare. To wannan yana iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da lokacin da nake cin abincin dare a gidana tare da iyalina.

Yaya kake jira a layi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Yau wa, 'yan'uwa jama'a, barka mu da wannan lokaci. Na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min. Yaya kake jira a layi? To wannan tambaya mai kyau ce kuma mai daɗi domin a Najeriya musamman a cikin Birnin Tarayya Abuja, jira a layi ba abu ne mai kyau ba, ba, ba abu ne kawai ba ko na tsayawa. Shi ne wani bangare na rayuwata na yau da kullum. Mun saba jira a banki, mun saba jira a gidan mai, mun saba jira a ATM wurin cire kuɗi kenan, mun saba jira yayin da za mu je fakru'a wato lokacin zaɓe na INEC ko ma irin manya, eh ko ma a hanya ma mun saba lokacin cunkoso dole za mu jira. A yau zan bayyana yadda nake jira a layi, dalilai da abubuwan da ke faruwa da kuma yadda zan iya inganta shi. To, a farko dai yadda nake jira a layi a Abuja Birnin Tarayya, lokacin da nake buƙatar jira a layi misali kamar banki ko gidan mai ko ma a kantin sayar da abinci nakan yi shi da haƙuri amma tare da wayo. Don dole ka zama mai hikima da dabara. Misali, idan layin dogo ne ina iya, ina iya neman mutum na ƙarshe domin in san da shi, eh sannan kuma in san inda zan tsaya. A al'adarmu mutane suna nuna wanda ya zo na ƙarshe ko da yana zaune ko ya tafi. Don lokacin in ya dawo an san da shi ba zai zama kamar wani ciwuaciwane a kai ba. Bana tsayawa tsai tsai ko yaushe. Ina iya zaune a wuri kusa ko don na yi magana da waya ko ma yi addu'a ko karanta abu. Amma ina kula da layin don kada a wuce ni ko a cutar da ni. Lokacin da aka yi dogon layi kamar lokacin, eh karancin kuɗi a nan Najeriya ko kuma irin lokacin ƙarshen shekara ana wahalan mai nan ma. To ina shan ruwa, ina jin daɗi da wasu mutane ko ma in ji labari daga mutanen da ke kusa da ni. Wannan yana sa lokaci ya wuce da sauri sai in ji wa kamar ba jira nake ba. Idan mutum ya yi ƙoƙarin ya wuce layina, eh yawanci ina cewa, ina cewa da shi da kyau ko kuma wasu mutane suna gano shi. Domin a nan Birnin Tarayya Abuja mutane suna son adalci a layi. Idan aka gano mutum baya layi dole za a yi ƙoƙari a ga an fitadda shi. A wasu lokuta ina amfani da mobile banking ko kuma POS don rage layi, don rage jiran layi. Amma idan dole ne in tsaya ina yin shi da haƙuri saboda na san cewa shi ne abin da yawancinmu muke fuskanta. Abubuwan da ke faruwa a layi a nan Najeriya. Jiran a layi a ƙasarmu yana da, yana da nasa irin halaye. Dogon layi da haƙuri mutane suna iya jira sa'o'i sosai ba don man fetur ko katin zaɓe ko ma ATM ko ma suna jurewa saboda dole ne. Sannan kuma akwai mutum na ƙarshe. Ba layi ne na tsaye kawai ba. Mutane suna bikin ka ga mutum wurin su ta hanyar nuna na zo na ƙarshe sannan su zauna ko su tafi. Don, don lokaci haka na magana da abokan, da abokan taka a layi. Mutane suna zance, suna raba labarai ko ma suna baya shawarwari kan yadda za a yi don rage jira. Wannan yana sa shi ya zama wani lokaci, eh na, na, wannan yana sa shi ya zama wani lokaci na ɗan jaa haka nan sosai. To matsala kuma wasu suna ƙoƙari su wuce ko kuma su yi fishi idan aka yi jinkiri. Amma yawanci haƙuri yana cin nasara. To shi jiran layi dai dole sai da haƙuri a ƙarshe kenan. Abin da zan iya cewa wannan shine ƙarshen bayani na.

Kana iya dafa abinci? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tambayar da aka yi min ita ce kana iya dafa abinci? Wannan tambaya mai kyau ce kuma mai ban dariya ga wasu. Domin a al'adar mu na Hausa wato ba'a ren mutum gaba ɗaya yawanci mata ne ke dafa abinci a gida. Amma a yau da zaman duniya ya kai zama, maza da yawa musamman anan birnin tarayya Abuja inda rayuwa ta banbanta suna iya dafa abinci ko a taƙaice wasu abubuwa masu sauƙin dafawa. A yau zan yi bayani cikin mintuna biyar kamar yadda wuka ce a kan wannan tambaya. Ina iya dafa abinci. Wane irin abinci nake iya dafa dalilansa da kuma yadda nake ji game da shi a rayuwata ta birnin tarayya Abuja. Eh ina iya dafa abinci tabbas amma ba koyaushe ba. A gaskiya ina iya dafa abinci amma ba kamar mai sana'a bane ba irin wato chef kenan ake ce masu. A gidana na nan birnin tarayya Abuja idan mata sun tafi aiki ko suna waje ko kuma lokacin da muke son cin abinci mai sauƙi nakan shiga kicin da kaina. Abubuwan da nake iya yi da kyau sun haɗa da suya wanda shine na musamman ina iya yanka nama wato naman kaza ko kuma naman sa yauwa, in sa yaji, in sa markaɗaɗɗen gyada, in shaffafa da gishiri sannan in gasa shi akan wuta ko gas grill. Yana da daɗi sosai tare da yaji, albasa da tumaturi haka da duk irin kayan ganyayyaki har da su lettuce ma duka a sa. Mutane da yawa suna son ina yin wannan suyan sosai. Idan ana ƙamin ziyara musamman lokacin da aka san zan yi wannan suya. Sannan kuma ɗan wake abinci mai sauƙi na Hausa. Ina iya haɗa garin ɗan wake da kanwa, in dafa shi sannan in jijjefa. Sannan ina iya yanka shi tare da in yanka kayan miya, sa yaji, sa su tumaturi da kukumba. Aƙalla dai kai iya ɗauki minti ashirin zuwa talatin kafin ka gama dafa shi. Sannan kuma akwai pepper soup wato farfesun kifi ko nama. Ina iya dafa shi da kayan yaji, dafaffen nama da ɗan yanyanka shakan sa kamar su ganyayyaki su masu ƙamshi hakan nan da yana, yana taimakawa sosai kuma sannan ana jin daɗinsa lokacin sanyi kuma ya fi daɗin ciwa da zafi. In yi sanyi ba shi da daɗi. Sannan kuma akwai scrambled eggs ko kuma fried rice mai sauƙi. Idan muna da buƙatar abinci mai sauri hakan nan ina iya yin fried rice tare da veggies, da nama da kuma scrambled eggs da biredi. Tuwon shinkafa ko masa ina iya taimakawa wajen dafa tuwo ko masa idan akwai lokaci amma ba shine na farko ba yau ba. Sakamako haka kuma saboda mahaifiyar mu ta koya mana yanda ake dafa masu nan tana yi tun muna yara to abun sai ya zama ƙaɓaɓgade na rayuwana. Dalilin nesa nake iya saboda na koya daga wurin ƙannena mata da yayi duka haka duk da cewa wasanna akwai abokai da muke zaune da su anan birnin tarayya Abuja su ma sun iya to su ma sun taso da irin mata haka a gidansu sun koya wasu a wurin iyayensu. To sannan kuma dalilai da amfanin dafa abinci a matsayina na mutum shine yana nuna alhaki da kula da iyali ba komai sai mata bane ke zasu. Yana ba da daman don koyon sabbin abubuwa na rayuwa kamar yin abinci mai lafiya ko na zamani. Lokacin da babu wutar lantarki ina iya dafa hawa da itace ko da gas don haka ba, ba mu jin yunwa. Yana sa, yana sa ni abi-- yana sa abinci mutane suna son in ka yi dafa abinci yana sa mutane su shuka suƙa na ƙaura na tankata. Wannan shine dalilan nesa nake iya dafa abinci.

Me kake saya daga kasuwa? To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh da suna Allah mai rahama mai jin kai. Tambayar da aka min ita ce, "Me kake saya daga kasuwa?" Wannan tambaya ce mai kyau domin kasuwa shine tushen rayuwa a Abuja da kuma Najeriya gaba ɗaya. Daga abinci zuwa kayan gida, kowa yana zuwa kasuwa don samun abin da yake bukata. A wannan birnin tarayya Abuja, kasuwanni kamar su Wuse Market, su Utako Market, su Dei Dei Market, su Dutse Alhaji Market, su Garki Market ko Mararaba Market wato Orange Market suna cike da mutane kowace rana, musamman a ranar Asabar ko Litinin. Idan kasuwar yau da kullum ce, ba wai a'a musamman sai wani rana ne ake buɗe wannan kasuwar. A yau zan bayyana a cikin mintuna biyar kamar yadda kuka bukata abin da nake siya daga kasuwa a wannan birnin tarayya Abuja, dalilin da ya sa, yadda nake tsara shi da kuma yadda nake ji game da kasuwa a rayuwar mu ta yau da kullum. Abin da nake siya daga kasuwa shine idan na je kasuwa, yawanci Wuse ko Dutsen Alhaji ko Garki don abinci ne, abinci, kayan abinci nake siya. Nakan siya abubuwa masu muhimmanci don makon gaba ko wata. Abinci na yau da kullum irin su tumaturi, attarugu, albasa, tafarnuwa, ganyeyyaki kamar su ugu, su spinach, su okro da kuma kayan miya kamar karafish, su locust beans ɗinnan, su daddawa da magi. Waɗannan su ne tushen miya ta malam bahaushe ko kuma an ce Hausa fulani kamar miyan kuka ko miyan taushe. Abinci mai tushe irin gero ko dawa ko shinkafa ko wake ko gyada da garin tuwo ina siyan su da yawa don adana kuɗina. Nama da kifi, kaza ko kifi irin su tilapia ko mackerel daga kasuwar kifi kamar su Kaadu ko Utako lokacin sallah da lokutan bukukuwa ko irin ƙarshen wata nakan siya nama mai yawa a wajen. Ƴaƴan itatuwa da kayan lambu kuwa irin su lemu, su lemon tsami, su abarba, su kankana, su gwanda da shoronsu. Wannan kuma yana samun su ne daga kasuwar ƴaƴan itatuwa ta Zuba ko kuma mai ta Farmers Market. Wasu abubuwa na gida kamar irin gishiri, mai, kayan yaji ko wasu kori da kuma wasu kayan kwalliya ko tufafi idan na je Wuse Market domin shi yana da komai da komai a Wuse Market. Yawanci idan na je kasuwa sau ɗaya ko biyu a mako, abinci mai yawan amfani, sannan sai in sake zuwa don sabbin kayan lambu da ƴaƴan itatuwa. Saboda su wannan ba sa iya daɗewa. Dole ka ringa zuwa sati sati. Dalilai da yadda nake tsara siyayya ta a kasuwa. Kuɗi mai rahusa. Kasuwa yana da rahusa fiye da super market musamman idan ka iya yin bargaining. Ina iya rage farashi kashi ashirin zuwa talatin ta hanyar magana mai, eh, na mai sayarwa. Sabuntawa da daɗi. Sai kayan lambu da nama a kasuwa suna sabo kamar na kantuna ba wanda ya tsufa ba. Su wancan su iya daɗewa ko a sa a firinji ko makamancin haka. Tsarin siyayya na shine ina rubuta jerin abubuwan da zan siya kafin in tafi domin kada in siya abin da bana bukata idan na je da wuri don rage cunkoso. Kuma ina amfani da kayan, eh, kayan kwali ko wheelbarrow boys don ɗaukar kayana gaba ɗaya. Al'ada da, eh, kasuwa, eh, ta taru a kasuwa. Ba kawai siyayya ba ne, shine wurin ganawa, jin labarai da cin abinci mai sauƙi kamar suya ko fura da nono. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi ke nan kan abubuwan da nake iya siya a kasuwa.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tambayar da aka yi mini ita ce yaya kake sasanta rikici a aiki. Wannan tambaya mai kyau ce kuma mai muhimmanci domin a wurin aiki musamman a birnin tarayya Abuja inda muke zaune da aiki a ofisoshin, a bankuna ne ko kamfanonin rikici yana yawan faruwa akai akai. Saboda bambance bambancin ra'ayi ko matsalolin aiki ko kuma rashin fahimtar juna, ko kuma rikici idan ba a sasanta shi ba da kyau ba zai haifar da rashin jin daɗi ba, raguwar aiki kuma barin aiki. To a yau zan bayyana cikin minti biyar kamar dauka bukata yadda nake sasanta mutane a wurin aiki a nan birnin tarayya Abuja. Mata kai da nake bi dalilai da amfaninsa da kuma shawarwari don ingantawa. Na farko, a gaskiya lokacin da rikici ya taso a wurin aiki kamar saɓani tsakanin abokin aiki ko kan aiki ko fushi saboda rashin fahimtar juna. Na farko ina iya yin abubuwa kamar haka. Ina saurara duk bangarori biyu ko fiye da biyu wanda rikicin ya shafa. Bana tserewa ko yin gaggawa. Ina bi kowane mutum lokaci ya bayyana-- ina ba kowane mutum lokaci ya bayyana ra'ayinsa ba tare da katsewa ba. Kuma ina amfani da active listening wato sauraro na musamman. Ina maimaita abin da na ji don tabbatar da na fahimci abin da ake gama. Ina neman tattaunawa a wuri mai tsaro ba a gaban wasu ba domin kada a ji kunya ko fushi ya ƙara faruwa. A ofis ina zaɓar ɗakin tattauna ko waje mai natsuwa. Ina mai da hankali kan matsala ba kan mutum ba. Ina cewa aiki ba, aiki baya yin kyau, maimakon kai baka yi kyau ba. Wannan yana rage fushi. Ina neman mafita tare da muna tattaunawa kan yadda zamu warware shi kamar canza aiki, bayyana tsari a fili ko neman taimakon shugaba idan abin ya yi tsanani. Idan ya yi tsanani ina neman mediation daga HR wato human resources ko shugabanmu gaba ɗaya darektan mu ke nan ko ma neman taimakon wani mutum na tsakiya da aka yarda da shi kamar a al'adar mu wani dattijo ko abokin gari. To a birnin tarayya Abuja musamman a kamfanoni na zamani muna bin hanyoyi kamar open communication da mediation domin shine abin da ya fi dacewa da muhallin aiki na birnin tarayya. Dalilai da amfanin sasanta rikici da kyau yana inganta haɗin kai tsakanin abokan aiki. Lokacin da aka sasanta rikici mutane suna aiki tare da kyau. Yana rage rashin jin daɗi da fushi. Yana hana matsala ta girma zuwa barin aiki ko ƙara ƙungiya. Yana taimakawa mu koyi haƙuri da fahimtar wasu musamman a wurin aiki inda mutane daga sassa daban daban suke Hausawa, Yarabawa, Inyamuri ko ma yan ƙasar waje. A al'adar mu sasanta rikici yana nuna wayo da ladabi kamar yadda aka ce mai haƙuri yana cin nasara. Matsaloli da shawarwari. Matsaloli suna jin kunya-- wasu suna jin kunya su bayyana matsala ko kuma shugaba yana goyon bayan wani bangare wanda ke sasanta ya yi wahala, wanda ke sa sasanta yayi wahala. Wasu kuma suna barin rikici yayi tsanani saboda rashin haƙuri. To shawarar da zan bayarana shi ne yi magana da wuri kafin ya zama babba. Yi amfani da "I" statement kamar ina jin maimakon zargi. Ka ji daɗi da taimakon shi human resources ko mediation idan dole ne. Ka koyi haƙuri da fahimtar juna a cikin birnin tarayya. Muhallin aiki yana da sauri am yana da sau-- yana da sauri da sauƙi amma haƙuri yana taimakawa. Bayyana tsari a fili a wurin aiki don rage rikici da farko. To wannan shine iya abin da zan iya cewa ke nan yadda nake bi na sasanta rikici a wurin aiki.

Wacce hannu kake amfani da ita? Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To wannan tambayar na ji daɗinta. Wacce hannu nake amfani da ita? Wannan tambaya mai sauƙi ce amma tana da ma'ana mai zurfi musamman a al'adarmu na Hausa da Arewa gaba ɗaya, inda ake son amfani da hannun dama a yawancin ayyuka. Kuma hannun hagu yana da wasu ra'ayoyi na gargajiya. A yau, a cikin birnin tarayya Abuja inda muke zaune, rayuwa ta zamani ta sa bambance-bambance amma har yau yawancinmu muna amfani da hannun dama ne. A yau, zan bayyana a cikin minti biyar kamar yadda kuka buƙata, wacce hannu nake amfani da ita a rayuwata, dalilinsa, yadda al'adar mu ke shafar shi da kuma yadda nake ji game da shi a zaman yau. A gaskiya ni hannun dama ne nake amfani da shi a yau da kullum. Yawancin ayyukana na yau da kullum, ina rubutu da hannun dama, ina cin abinci da hannun dama musamman lokacin da muke cin tuwo ko abinci na irin na gargajiya. Ina buƙa-- ina ɗaukar waya, rubuta saƙo ko amfani da mouse a kwamfuta, eh, da hannun dama. Lokacin sallama ko cin abinci tare da mutane, ina amfani da hannun dama don girmama al'ada. A wurin aiki ko kasuwa ina amfani da hannun dama don bayar da abubuwa ko karɓa domin shi ne abin da aka saba da shi a muhallinmu. Bana jin cewa ina da wani matsala da hannun hagu. Bani, eh, bani, bani mai amfani da hannu biyu bane ba amma hannun dama ita ce tafi ƙarfi da dacewa a gareni. A al'adarmu yawancin mutane kusan kashi tamanin ko fiye da haka suna amfani da hannun dama ne kuma hakan ya sa shi zama abin al'ada da sauƙi. Dalilai da al'adar hannun dama a arewan Najeriya. Al'adar da addini, al'adar Hausa Fulani da sauran musulmi a arewa, hannun dama ana amfani da ita ne wajen cin abinci, sallama da kyautatawa yayin da hannun hagu ana amfani da ita ne wajen tsaftace jiki. Saboda haka an saba da son hannun dama a ayyukan yau da kullum. A gargajiyance, a wasu gidaje, yara masu hannun hagu ana ƙoƙarin canza su zuwa hannun dama ta hanyar horo domin kada su ji kunya ko ace mai, mai hannun hagu. Wannan ya rage yawan masu hannun hagu a wasu yankuna. A nan birnin tarayyar Abuja kuma, rayuwa ta zamani ta sa wasu mutane ke amfani da hannun hagu idan suka ji daɗi da shi amma har yau yawancin hannun dama ce ta fi yawa. Binciye a Najeriya ma ya nuna cewa masu hannun hagu suna tsakanin kashi biyar ne zuwa ashirin a sassa daban-daban a ƙananan yankin Arewa kuwa mafi yawa a wasu birane kamar Legas. Amfanin hannun dama tana sa abubuwa su fi sauƙi a muhallin da aka tsara don ita kamar kayan rubutu kamar irin kamar kayan aiki ko al'ada haka. To matsaloli da shawarwari. Matsala ga masu hannun hagu wasu suna fuskantar wariya ko horo ko a horo a ƙanana tun suna yara kenan ko matsala da kayan aikin da aka yi don hannun dama kamar mashi ko kayan rubutu amma a yau mutane sun fi fahimta. To shawarar da zan bayar shi ne duk hannun da mutum ya ji daɗi da shi bari, eh, duk daɗin hannun da mutum ya ji daɗi da shi to ya ci gaba da amfani. Allah ya halicce shi da wannan kuma Allah ya haliccemu daban-daban. To don haka in ka ji daɗi da hagu ka ci gaba da amfani da hagu in kuma dama ne, nan ma ka ci gaba da amfani da damanka. To iya bayanin da zan yi ke nan a kan hannun da nake amfani da shi.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Bismillahi Rahmani Rahim, da sunan Allah mai Rahama, mai Jin kai. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Tambayar da aka yi min, yaya kake kiyaye kalmar sirri? Wannan tambaya mai muhimmanci ce musamman a zaman yau inda wayoyi, kamfanonin sadar, eh, kamfanonin sada zumunta da sauran hanyoyin sadarwa ke, sa kalmar sirri ta iya zama abin da ba na sirri ba cikin sa'o' guda. Kamar yanzu a nan birnin tarayya Abuja inda muke zaune, mutane da yawa suna aiki a banki, gwamnati, kamfanoni masu zaman kansu ko ma suna kasuwanci. Don haka kiyaye sirri yana da muhimmanci ga amana, aiki da kuma lafiyar rayuwa. A yau zan bayyana a cikin minti biyar kamar yadda kuka buƙata yadda nake kiyaye kalmar sirri a rayuwata, matakai da nake bi, dalilai da amfaninsa da shawarwari don inganta hakan. Yadda nake kiyaye kalma shine bana faɗa kalmar sirri ga kowa ko da abokina ne na kut-da-kut ko ƴan uwana. Idan mutum ya ce mini wannan sirri ne, ina jin shi kalm, kamar ainihin, eh, kalmar ainihin sirri. Ina jin shi kamar ainihin sirri har sai mutum ɗaya ya gaya mani cewa yanzu za ka iya faɗawa wasu. To shine faa ya zama ba sirri ba. Habu na biyu, ina amfani da kalmar sirri akan waya ko kwamfuta da wayo. Ina sanya strong password da two factor authenticator wato 2FA a duk asusu, na email, na bank application, na WhatsApp, na Telegram. Ina amfani da apps masu ƙarɓar sirrin kalmar sigiri ko Telegram secret chat don tattauna abubuwa masu muhimmanci. Bana rubuta kalmar sirri a cikin saƙo ko na yau da kullun ko a cikin email ba tare da encryption ba. Ina kiyaye wayoyi da kwamfuta daga wasu. Bana barin wayoyi a buɗe ba tare da kullewa ba. Kuma ina sanya screen lock da PIN da kuma fingerprint idan ina aiki a ofis, ina kulle kwamfuta idan na tashi. Sannan kuma ina jin daɗi da irin need to know basis nan wato ina faɗa abin da mutum ya kamata ya sani kawai, ba wai ko mai ya ji daɗi ba. Misali, idan abokina ya gaya mun game da matsalar kasuwancinsa, bana faɗawa matata ko ƴanuwana sai da idan ya ce mini. Ina tuna cewa sirri yana da lokaci. Idan sirri ya zama abin da ya kamata a bayyana don amfani ga mutane kamar cutar da mutum ko laifi, to ina neman shawara daga mutane masu hankali ko hukuma inda ya cancanta. Dalilai da amfanin kiyaye sirri. Yana gina amana shi kiyaye sirri. Mutane suna komawa gare ka idan suka ga kana kiyaye abinsu. Yana kare mutum daga cutarwa. Kalmar sirri idan ta fito tana iya haifar da rashin aiki, rashin amana ko ma hatsari ga rayuwa. Yana da al'ada da addini. A Annabi tsira, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, "idan mutum ya gaya maka abu a sirrance, to ka kiyaye shi har sai ya ba ka izini ka faɗa wani." To a nan birnin tarayya Abuja musamman a banki ko ofisoshin gwamnati, kiyaye sirri shine wajibi na doka inda akwai Official Secrets Act. Don haka yana kare mutum daga matsala ta shari'a. Matsaloli da shawarwari zan bayar akan kiyaye sirri. Matsaloli wasu suna faɗar sirri saboda fushi ko don neman yarda ko kuma saboda ba su ji tsoron Allah da mutane ba. Wasu kuma suna rubuta sirri a cikin saƙo na yau da kullun saboda rashin wani, rashin sanin kai. Shawarwari da zan ba da tuna cewa sirri shine amana kuma amana tana da lada a wurin Allah. Sannan ka sanya 2FA, two factor authenticator da strong password a duk abin da kake yi na waya. Idan ka ji fushi ko sha'awar faɗa, ka ji daɗi, ka ji shiru ko ka yi addu'a, ya fi alheri. Ka koya wa yaran ka ƙanana game da sirri tun suna ƙanana. Wannan shine ya bayanin da zan iya ikena don yadda nake kiyaye sirri.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin kai. To, na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min a kan cewa ina riƙe lema a lokacin ruwa. To, na ji daɗin tambayar nan domin a nan birnin tarayya Abuja dama Najeriya gaba ɗaya lokacin damina yana da yawa. Kuma lema ita ce abin dogaro a wannan lokaci domin kare ruwa daga jika jikin mutum ko kuma ya jika wasu littattafai masu muhimmanci da kake tare da su. A yankinmu na nan birnin tarayya Abuja, ruwa na iya sauƙa sosai a kowane lokaci da sauri kuma, musamman a watannin Mayu zuwa Oktoba a lokacin ruwa ya fi tsanani. Dan haka mutane da yawa suna riƙe lema a hannu ko a jakkunansu koma a cikin motar su ma. A yau zan bayyana a cikin mintuna biyar kamar yadda kuka bukata, ah, yadda nake riƙe lema da shauransu. To na farko, eh, ina riƙe lema lokacin ruwa amma ba koyaushe ba. A gaskiya yawancin ina riƙe lema lokacin da aka yi ruwa mai yawa ko lokacin da in na fito waje da yamma. A birnin tarayya Abuja idan ina zuwa ofis, kasuwa ko wurin aiki ina ɗaukar ƙaramin lema a jakata ko a hannu domin ruwa na iya ya sauƙa ba zato ba tsammani. Misali, idan ruwa yayi tsanani kamar ruwan sama mai ƙarfi ina iya riƙe lema don kare kaina, tufafina, wayoyina da takaddu na masu muhimmanci daga jikewa na ruwa. Ina son lema mai ƙarfi da kyau, kamar na ƙarfe hakan nan ko na roba mai ƙarfi don kada iska ta juyashi irin ya lanƙwashe lokaci ɗaya kuma ya kasa tare mun ruwa. Lokacin da ina tafiya da yara ko mata ina riƙe lema don kare su duka musamman idan lemar babba ce. Shiyasa nake da lema kala biyu. Akwai babba akwai kuma yar ƙarama. Amma idan ruwa yayi kaɗan ko kuma ina cikin mota ko tasi bana riƙe shi. Ina barin shi a cikin jakata ko a gida. Wasu lokuta ina amfani da raincoat ko kuma cap irin hular ruwan nan maimakon lema idan ina tafiya da sauri ko ina son sauƙi. Domin lema yana iya zama mai wahala a cikin cunkoso ko iska mai ƙarfi a Abuja, zai iya ɗaga shi. Dalilai da amfanin riƙe lema na farko shine kare lafiya. Ruwa mai yawa na iya sa mutum yaji sanyi ko yaji cutar huhu idan aka ji ruwa sosai lema yana kare mu daga hakan. Na biyu kuma kare tufafi daga abubuwa, da abubuwa kamar su takardu masu muhimmanci. Tufafi masu kyau ko wayoyi basa son ruwa kuma lema yana kiyaye su sosai. Al'ada da kyau. A nan birnin tarayya Abuja mutane da yawa suna son lema mai launuka masu kyau ko na alama irin na jam'iyoyin siyasa irin su ADC, PDP, ANPP. Dan haka yana zama wani abu ne mai kyau hakan nan. Sannan sauƙi a birni. A cikin cunkoso irin na birnin tarayya Abuja lema yana taimakawa rage jin ruwa ko kuma rana. Hakannan a lokacin da ake yi. To, matsaloli da kuma irin shawarwari zan iya bayarwa a kan riƙe lema. Lema na iya zama mai wahala lokacin iska mai ƙarfi. Yana juyawa ko kuma yana ɗaukar wurin hannu idan kana da abubuwa da yawa wanda zaka riƙe. Wasu lokuta mutane suna rasa lema a kasuwa ko mota sukan iya manta shi. To shawarar da zan bayar anan shi ne ɗauki lema mai ƙarfi da ƙaramin nauyi don sauƙin riƙewa. Sanya shi a jakarka ko mota koyaushe lokacin damina. Yi amfani da lema mai dogon handle idan kana da yara ko kaya kuma ka yi amfani da mai faɗi sosai ita kanta lemar. Idan ruwa yayi kaɗan yi amfani da raincoat ko hood don sauƙi. Ka kula da lema don kada ya lalace kuma ka sa, kuma ka sayi sabo mai kyau ba gwanjo ko kwatana ba. Saboda idan ya lalace zaka samu matsala a lokacin damina. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi riƙe lema.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To, na jidaɗin wannan tambayar da aka yi min na kan cewa ina kwana a ƙasa ne ko a gado. Wannan tambaya ce mai kyau kuma ana jida ɗinta sosai. Domin anan ƙasarmu Najeriya musamman ma birnin tarayya Abuja inda muke zaune, mutane suna kwana ta hanyoyi daban daban dangane da yanayin gidaje ko kuma yanayin al'adarsu. Wasu suna son gado mai kyau, irin na alatu, wasu kuma suna jin daɗin kwana a ƙasa musamman ma lokacin zafi ko lokacin da babu wutar lantarki. To a yau zan bayyana cikin mintuna biyar kamar yadda kuka buƙata, ah, shin ina kwana a ƙasa ne ko kuma a kan gado da kuma dalilan da yasa hakan ya kasance da kuma bambance bambancen lokacin da ya sa hakan ya kasance da kuma yadda nake ji game da hakan. To, na farko, eh, yadda nake kwana a Abuja a yawancin lokuta ina kwana a kan gado ne. A gidana na birnin tarayya Abuja muna da gado mai kyau, mattress da fan mai kyau akai tare da tagogi da ke ba da iska sosai, manya manyan tagogi da kuma fanka babba shima mai ba da iska da kuma akwai air conditioner wato AC. Lokacin da wutar lantarki ke akwai za mu yi amfani da su. Dalilai da yawa sun sa hakan. Yanayin Abuja dare yana sa sanyi kaɗan idan aka kwanta a gado musamman lokacin damuna ko lokacin sanyi irin watan Nuwamba haka nan zuwa Fabrairu ana sanyi sosai. Sauƙin barci, gado yana ba da tallafi mai kyau ga baya da wuya. Dan haka ina tashi da lafiya da safe. Al'adar zamani a birni kamar birnin tarayya Abuja yawancin gidaje suna da gado kuma mutane suna son kwana a kan abin da ya fi daɗi da samun barci mai kyau saboda aiki mai yawa. Amma ba koyaushe ba. Wasu lokutan ina kwana a ƙasa. Yanzu kamar lokacin zafi mai tsanani hakan nan kamar watan Maris zuwa Mayu. Idan in ba ta ko janareton ya samu matsala ina iya shimfiɗa tabarma ko karamin katifa a ɗakin zama ko baranda ko balkoni ɗinnan don samun iska mai kyau lokacin da yara ke da yawa a gida ko lokacin bukukuwa. Wasu suna kwana a ƙasa don samun sarari. A lokacin da muke ƙauye ko wajen, eh, ko wajen gida kamar lokutan hutu ina iya kwana a ƙasa tare da tabarma da bargo domin shi, ah, domin shine abin da aka saba da shi a wasu gidajen na gargajiya. Bambance bambance da kuma dalilan da ya sa haka. Kwana a gado yana da kyau, eh, ga lafiyar baya. Yana rage zafi idan akwai fan idan akwai hakan kuma yana sa barci yafi natsuwa. Anan birnin tarayya Abuja yawancin mutane a birnin suna sanyi saboda rayuwa ta sauri da buƙatar barci mai inganci. Kwana a ƙasa yana da kyau lokacin zafi mai yawa domin ƙasa tana da sanyi fiye da gado mai ƙarfi yana kuma taimakawa wajen rage amfani da wutar lantarki don ba a buƙatar fanka. A wasu gidaje nan nan Arewa har yau ana sanyi saboda al'ada ko don ceton sarari. Matsalar shine kwantawa a ƙasa na iya cutar da baya idan aka yi tsawon lokaci kuma yakan iya jawo kwali idan ba a tsaftace shi ba. Misali ƙuna ma zai iya harbin mutum ko kuma fiye da haka ma indai mutum bai an karaba. To shawarar da zan bayar anan shine, ah, yin amfani da gado idan za ka iya domin lafiyar baya da barci mai kyau. Idan zafi ya yi yawa yi amfani da fanka ko iska mai kyau ko kuma ka kwanta a ƙasa da tabarma mai sanyi. Ka kiyaye tsafta ko a gado ko a ƙasa ka shimfiɗa abin da ya fi tsafta saboda kiyaye kanka daga ƙwalikarsu za su cutar da kai. To wannan iya kacin shawarar da zan iya bayarwa ke nan da kuma bayanan da zan iya yi a ƙarshe dangane da wannan tambayar da aka yi mun ta kwana a kan gado ko ƙasa.

Yaya kake kawowa gidan ku? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Wannan tambaya ce mai kyau kuma. Domin a nan birnin tarayya Abuja inda muke zaune, kawowa gida daga wurin aiki ko kasuwa yana da wahala sosai saboda yanayin cunkoso na birnin tarayya, nisan hanya da kuma tsadar sufuri a yau da kullum. Mutane suna amfani da hanyoyi daban-daban don isa gida kuma ba kowa bane ke da mota ko ke shan yin tafiya mai tsayi. A yau zan bayyana a cikin mintuna biyar kamar yadda muka buƙata yadda nake kawowa gidana a nan garin birnin tarayya Abuja, hanyoyin da nake amfani da su, dalilansa da kuma yadda nake jigame da shi a rayuwa ta yau da kullum. To a gida na a yau a gida na da ke nan birnin tarayya Abuja kamar a yankin garki ko maitama da sauran wurare, yawanci ina kawowa gida daga aiki ta hanyoyi kamar haka Bolt ko Uber wato kamfanin haya na tasiɗin nan. Wannan shi ne mafi amfani wanda na fi amfani da shi musamman lokacin da nake da gaggawa ko lokacin da ina da kaya. Farashin yana nan tsakanin dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu takwas dangane da nisa da lokacin wato rush hour yake yana ƙara farashi. Yana da sauƙi mai tsaro kaɗan ke da wasu kuma ya ina iya bin diddigin hanya ta app. Yauwa to sannan kuma akwai Along, kare Along wato tasi kore ko fari ko shayar asia tasi wato wanda ake haɗa ka ke nan. Idan ina son rage kuɗi ina tsayawa a hanya ko bus stop kamar Bega junction ko sauran wurare. In ina shiga Along wanda ke ɗaukar mutane huɗu a baya da ɗaya zuwa biyu a gaba. Farashin yana tsakanin ɗari biyar zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar ko fiye. Ya danganta da nisa amma yana da cunkoso da lokaci cin lokaci mai tsaho. Akwai bas wato irin high capacity ko ko umko bas nan. Wasu lokuta ina amfani da bas daga wurin aiki zuwa gida musamman idan hanya ta dace. Farashin yana tsakanin ɗari uku zuwa dubu ɗaya kuma yana da rahusa amma yana da cunkoso da jinkiri saboda cunkoson Abuja metro wato jirgin kasa dinnan. Idan hanya ta dace ta layin metro kamar daga tsakiyar gari zuwa sauran sassa ina iya amfani da shi domin shi ne mai tsaro da sauri a wasu lokuta. Kuma farashin yana da kyau kusan ɗari biyar ne ya sama amma ba duk wurare bane ba yake shiga. Mota na na kaina. Idan ina da mota ina tuƙi kai tsaye amma cunkoson Abuja musamman lokacin tashi daga wurin aiki yana sa shi ya yi tsayi kuma man fetur yana da tsada. Yawanci ina haɗa hanyoyi biyu ko Bolt idan na ji gaggawa ko Along don ceton kuɗina. Dalilai da amfanin hanyoyin Bolt ko Uber yana da tsaro. Ina iya raba hanya da mutane mai sauri kuma ina iya biyan kuɗi ta app ba tare da tsabar kudi ba. Along, rahusa sosai ga yawancin mutane kuma yana da yawa a ko ina musamman lokacin cunkoso. Bas da metro mafi rahusa kuma yana rage amfani da mota na kaina. Don haka yana kare muhalli kaɗan. Matsala ta yau da kullun cunkoso yana sa tafiya ya ɗauki awa ɗaya zuwa biyu. Wasu lokutan tsadar man fetur da fa tafiya da kuma rashin tsaro a wasu hanyoyin. To shawarwari don inganta hakan don kawowa gida da sauƙi, yi amfani da app kamar Bolt ko Uber don tsaro da sauƙi. Je da wuri daga aiki kafin sa'a biyar ko shida don rage cunkoso. Yi amfani da metro ko bas idan hanya ta dace don ceton kuɗinka. Ka yi haƙuri ka ji haƙuri da addu'a domin Abuja cunkosonsu shine abin da muke juyowa amma Allah yana taimaka mana. Wannan ya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da yadda nake kawowa gidana.

Kana yin ciniki a kasuwa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Da sunan allah Mai Rahama Mai Jin kai. Da farko, na ji daɗin wannan tambayar da aka min kuma tambaya ce mai muhimmanci da kyau. Domin a nan birnin tarayya Abuja, Najeriya, gaba ɗaya ciniki a kasuwa shine tushen rayuwa da tattalin arziki ga mutane da yawa. Kasuwanni kamar Wuse, Garki, Utako, Dei Dei, Wuse, eh, Dutsen Alaji ko kuma kasuwannin gargajiya na arewa suna cike da mutane da ke ciniki kowace rana. Daga sayarwa da kayan lambu zuwa aikin tela, sayar da nama ko kayan yaji ko kayan gwanjo da sauran su. A yau zan bayyana a cikin minti biyar kamar yadda kuka bukata a kan wannan tambayar da aka min. Na farko, eh, ina iya ciniki a kasuwa. Yadda nake yi shi da kuma dalilin sa da kuma amfaninsa da shawarwari da ingantawa a rayuwata ta Abuja. Na farko, ku biyo ni ku a gaskiya, eh, ina iya ciniki a kasuwa musamman lokacin da nake son in sayi kayan abinci mai rahusa ko in nemo kayan sana'a. A Abuja, nan birnin tarayya, in na je kasuwa kamar Wuse Market ko Dutsen Alaji ko Garki don ciniki, yadda nake yi shi ne ina farawa da jerin abubuwa wanda na rubuta su a ɗan takardana kafin in tafi. Lokacin da na isa, ina gaisuwa da mai sayarwa da sannu, "Kana lafiya?" Ya gida ya jama'a sannan in tambaya farashi, "Nawa ne wannan? Ko za ka rage mani?" Wato, sai abu na gaba shine bargaining ciniki da ciniki. Wannan shine babban abu. Bana karbar farashin farko. Ina cewa, "Kai, wannan yana da yawa. Rage mini kaɗan" ko "ina da ƙaramin kuɗi, kayi mini rahusa." Yawan ci ina samun ragewa na kashi ashirin zuwa arba'in idan na yi magana da kyau da ladabi. Abubuwan da nake ciniki, kayan lambu, tumaturi, attarugu, albasa, kabeji, cucumber, nama, kifi, gyada, wake ko kayan yaji da su daddawa. Wasu lokuta ina cinikin tela ma ko kayan kwalliya idan na je kasuwar. Lokaci, in naje da wuri kafin ƙarfe goma na safe ko sha ɗaya don rage cunkoso da samun sabbin kaya. Bana yin ciniki na yau da kullum. Yawanci sau ɗaya zuwa biyu a mako nake zuwa domin wasu abubuwan ina iya sayen su a kantuna ko online amma kasuwa shine wurin da nake samun rahusa da daɗi. Dalili da amfanin ciniki a kasuwa. Na farko, rahusa sosai. Farashi a kasuwa ya fi na supermarket ko kantuna musamman idan ka yi ciniki da kyau. Sabuntawa da inganci. Kayan lambu da nama suna nan a sabo kuma kana iya ganin abin da kake saya da ido. Al'ada da taruwa. Kasuwa ba wai kawai ciniki bane. Shine wurin ganawa, wurin jin labarai da koyan sabbin abubuwa daga ƴan kasuwa. Yana sa mutum ya ji daɗi da rayuwa ta gari. Taimakon tattalin arziki. Yana tallafawa ƴan kasuwa ƙanana da iyalansu wanda ke inganta tattalin arzikinsu na gida. Matsaloli da shawarwari da ke tattare da wannan ciniki a kasuwa. Matsaloli na farko cunkoso, hayaƙi ko wasu ƴan kasuwa suna ƙara farashi ga sabbin mutane. Wasu lokuta akwai fakes ko kayan da ba su da kyau. Shawarwari da zan bayar. Yi jerin abubuwa kafin ka tafi don kada ka sayi abin da ba ka bukata. Yi ciniki da ladabi, da dariya da fara'a. Mai sayarwa yana son hakan kuma yana rage farashi. Je da wuri don samun kaya mai kyau da rage cunkoso. Ka kula da kuɗi da tsafta. Ka ɗauki jakar riga ko wheelbarrow boy don ɗaukar kaya. Ka ji daɗi da ciniki. Shine wani bangare na al'adarmu da ke sa mu muji daɗi. Don haka shine iya bayani da zan iya yi a kan yadda nake ciniki a kasuwa.

Kana zuwa gidan fim? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To, da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da kuka min tambaya ce mai kyau kuma. Anan, domin anan birnin tarayya Abuja inda muke zaune gidan fim wato cinema yana da nishaɗi sosai yana farantawa. Shine wurin da kallansa ake kallon sabbin fim ko a ci abinci mai daɗi ko kuma a je a ji daɗi a more tare da abokai ko iyali. A yau akwai gidan fim masu kyau kamar Silverbird a Central District. Sannan kuma akwai Jabi Lake Mall. Sannan akwai Genesis a Jedi Plaza. Sannan akwai Nova a Nubari Gateway Mall Chan Lubbe da wasu kamar Djabu wanda yake a garke ko kuma Private Cinemas. To a yau zan bayyana muku a cikin minti biyar kamar yadda kuka buƙata yadda nake zuwa gidan fim wato da kuma dalilansa, lokacin da nake zuwa da kuma yadda nake ji game da shi a rayuwata ta nan birnin tarayya Abuja. Da farko a gaskiya, eh ina zuwa gidan fim musamman lokacin da akwai fim mai ban sha'awa ko lokacin hutu haka. A cikin birnin tarayya na Abuja na fi zuwa Silverbird Cinema a can Central Business District ko Jabi Lake Mall saboda suna da manyan allo. Eh, suna da manyan allo. Akwai kyawawan kayan sauti irin su Dolby da fim na Nollywood da kuma Hollywood suna yawan haskawa. Akwai Genesis Deluxe a Jedi Plaza yana da kyau ga fim na zamani kuma yana ba da sauƙi idan ina kusa da CBD wato Central Business District. Akwai Nova Cinema a Nubari Gateway Mall Chan Lubbe. Idan ina yankin airport Road ina zuwa can domin shine mafi tsaro da kyau kuma wanda yafi kusa da ni a can airport Road ɗin. Yadda nake yi ina duba showtimes a app ko website kamar Silverbird ko Genesis site kafin in tafi. In na je tare da abokai ko iyali musamman lokacin ƙarshen mako, a asabar ko ranar lahadi ko lokacin bukukuwa. Ina iya siyan tikiti online idan zaka idan, idan zaka iya yi to don suna rage layi kuma ana rage farashi. Sannan ina iya cin popcorn, coke da snacks a can. Shine abun da ke sani in ji daɗi in ta nishaɗi. Farashin tikitin yana nan tsakanin dubu uku zuwa dubu takwas ne, dangane da fim ɗin da kuma lokacin da kake so ka yi kallo. Akwai premiere show ko IMAX. To amma bana zuwa kowane mako ba saboda yawancin sau ɗaya zuwa biyu a wata nake zuwa domin aiki da tsadar kuma rayuwa a birnin tarayya Abuja yana sa mu yi hankali da kashe kuɗi. Dalilai da amfanin zuwa gidan fim. Nishaɗi da hutu, kallon fim a babban allo tare da sauti mai kyau yana sa mutum ya ji daɗi da gaske fiye da kallo a waya ko TV a gida. Ta, taruwa yana da kyau ga abokan hulɗa, dating ko iyali. Muna magana kafin fim, cin abinci da jin daɗi. Sannan kuma sabbin fim. A nan birnin tarayya Abuja muna samun fim na Nollywood ko Hollywood kamar su action fim da science fiction hakanan da wasu Bollywood a lokaci ɗaya. Yanayin birnin, gidan fim yana da kyau, sanyi da tsaro. Shine hanyar tsarewa daga cunkoso da zafi na waje. Matsaloli da shawarwari da zan bayar dangane da gidan fim. Matsaloli shine tsadar tikiti da snacks, layi mai tsayi lokacin fim ɗin mai shahara ko cunkoso a hanya zuwa wurin musamman rush awa. Wasu lokutan fim ɗin yana da jinkiri ko matsala ta fasaha. Shawara kuma da zan bayar, duba showtimes da siyan tikiti online kafin ka tafi. Je da wuri ko lokacin da ba shi da yawa irin na mutane kamar safe shows in nan haka. Yi amfani da Bolt ko Uber don sauƙi zuwa. Kada ka tuƙi, kada ka yi tuƙi a cikin cunkoso. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da zuwa gidan fim.

Wane irin ice cream kake so? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da suna Allah mai rahama mai jin kai. Ahhh, na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Domin ice cream abinci ne da mutane da yawa ke so sosai musamman a nan birnin tarayya Abuja, inda yanayin zafi ke sa mutum ya ji sha'awar abinci mai sanyi. A lokacin rani ko lokacin da zafi ya yi yawa, ice cream yana zama abin nishaɗi da hutu ga yara har ma manyansu. A yau zan bayyana cikin mintuna biyar kamar yadda kuka buƙata, wane irin ice cream na fi so, dalilinsa, inda nake samunsa a nan birnin tarayya Abuja, da kuma yadda nake ji game da shi a rayuwata ta yau da kullum. To, na farko a gaskiya, na fi son vanilla ice cream tare da chocolate topping ko caramel sauce. Amma idan zan zaɓi iri ɗaya kawai, vanilla shine nafi so sosai. Musamman idan ya kasance creamy da mai sanyi sosai. Dalilai da yawa sun sa hakan. Na farko, daɗi mai sauƙi. Vanilla ba ta da ƙarfi sosai don haka ana iya ci da kowa, yara, mata, abokai ko yana dacewa da abinci mai yawa kamar cake, waffle kuma kawai shi kaɗai ɗinsa. Amfanin haɗuwa. Ina iya ƙara toppings kamar chocolate syrup, caramel, nuts kamar granite ko almond ko ƴaƴan itatuwa dai kamar su strawberry ko banana da duk dai haka sauran ƴaƴan itatuwa. Wannan yana sa shi ya zama abinci mai ban sha'awa kowace rana. Wasu irin da nake so idan ina son wani abu mai ɗanɗano mai ƙarfi, ina son chocolate fudge brownie ko cookies and creamy. A wasu lokuta ina son mango ko pistachio. Idan na je wani ice cream shop mai kyau kamar Cold Stone ko Sweet Sensation a nan birnin tarayya Abuja, ina sayan wannan. Ba na son irin mai yawa da ƙamshi hakanan. Wasu irin kamar bubble gum ko super sweet fruit flavor ba su jin-- eh, ba su da daɗi a gareni gaskiya. Inda nake samunsa a birnin tarayya Abuja, inda nake ji. A nan Abuja ina-- nafi samun kamar a wurare daban-daban kamar Cold Stone Creamy a Jabi Lake Mall ko Silverbird. Suna da kyakkyawan flavor da topping mai kyau suma. Sannan kuma a Sweet Sensation ko Ice Cream Bell a sauran malls kamar Chedi Plaza ko Nobari, Mr. Biggs ko kantunan yara a kasuwa. Da ice cream mai rahusa kamar Fanyego ko Big Vanilla. Wasu lokutan ina iya saya daga supermarket kamar ShopRite ko Spa sannan in ajiye shi a gida don cin lokacin da nake so. Ina jin daɗi da ice cream saboda yana rage zafi, yana sa mutum ya ji daɗi kuma yana da kyau ga taruwa da iyali ko abokai. Amma ina yin hankali don kada in ci da yawa saboda sukari mai yawa. Amfani da kuma shawarwari da zan ba. Amfanin ice cream yana taimakawa wajen hutu, yana rage zafi kuma yana sa yara su yi ta dariya cikin nishaɗi. Shawari shine zaɓi iri mai ƙarancin sukari don kana kula da lafiya. Shawara na biyu shine ci shi da toppings na gida kamar ƴaƴan itatuwa ko nut don ƙara gina jiki. Shawara na uku kaji daɗi da shi amma da ma-- eh, da ma'auni. Kada ka ci da yawa a rana ɗaya. Don kana da yara ka yi musu vanilla ko strawberry domin sun fi so. Kaji daɗi da lokacin, eh, da lokacin cin ice cream tare da mutanen da kake so. Shi ne ke sa shi ya fi daɗi sosai. To, yaƙacin bayanan da zan iya kiran dangane da lamarin ice cream da kuma wanda nafi so.

Mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Assalamualaikum warahmatullahi ta'alabarkatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan tambaya ce mai zafi kuma mai muhimmanci, musamman ma a zaman yau a Abuja, birnin tarayya da ke Najeriya gaba ɗaya, inda kasuwanci ke cike da, ah, yake cike da ban mamaki, daga ƙalubale daga ƙananan kasuwani zuwa manyan kamfanoni, daga sayar da kayan lambu zuwa yin software ko kasuwancin kallaye. A yau zan bayyana cikin mintuna biyar kamar yadda kukace abin da nake ganin shine mafi muhimmanci a kasuwanci, dalilin sa, misalai daga rayuwata a Abuja da kuma shawarwari don masu kasuwanci su yi nasara. To, na farko, abin da yafi muhimmanci a kasuwanci shine amana da kula da abokin ciniki. Wato a Turanci shi ne ake cewa customer care and trust. Dalilai da yawa sun sa haka, sun sa hakan. Amana tana jawo abokan ciniki na yau da kullum. Idan mutum ya gano cewa kana da gaskiya, kana ba shi kaya da ya yi alkawari, kana rage farashi da gaske ko kana bayar da kyauta lokacin da aka yi matsala, zai dawo gare ka kuma zai shaida wa wasu. To, a nan birnin tarayya Abuja 'yan kasuwa masu amana a Wuse, a Daidai ko Garki suna samun abokan ciniki da yawa fiye da waɗanda ke yaudarar mutane. Na biyu, abokan ciniki su ne tushen kasuwanci. Ba kuɗi ba ne wai ke fara kasuwanci. A'a, ba kaya ba ne. Abokan ciniki ne ke kawo kuɗi. Idan ka kula da su da kyau, saurara, eh, saurara su, yi musu rahusa, idan suka yi tsada, idan suka ji tsada, yi musu sauƙi. Yi musu kyauta lokacin da suka ji matsala, za su zama masu tallata kasuwancin ka kyauta. Bai sai ka biya su ba. A kasuwanci na yau da kullum a Najeriya, yawancin kasuwanci suna faɗuwa ne saboda rashin amana, sayar da kaya da ba su da inganci, ƙara farashi ba zato ba tsammani ko rashin bayar da garantti. Waɗannan su ke kiyaye, waɗanda suke kiyaye amana suna tsayawa tsaye har ma lokacin wahala. Abu na huɗu, misali na gaske, ka ji mutumin da ke sayar da kayan lambu a kasuwa idan ya saba da ba da kyauta ga abokan ciniki na dogon lokaci ko ya rage farashin idan kayan ya yi yawa, mutane za su dawo gare shi. Ko da akwai wasu da suka rage farashi. Wasu abubuwa masu muhimmanci kamar ƙwarewa, farashin mai gasa da tallace-tallace su ma suna da muhimmanci a kasuwa. Amma duk sun dogara da amana da kula da abokan ciniki. Yanzu, yanzu misali, zan yi amfani da waɗannan hanyoyin da suke rawa. Ka ji, eh, na farko, yadda za mu yi amfani da waɗannan a rayuwa shine ka ji daɗi da abokin ciniki kamar abokinka. Yi masa gaisuwa, yi masa dariya, yi masa farashi mai kyau, ka saurare shi in ya zo da wata buƙatarsa. Ka yi alkawari daga sai kuma ka cika shi. Idan ka ce za ka ba shi kyauta a gobe, ka yi hakan. Ka kula da matsala da sauri idan kayan ya lalace ko ya yi kuskure, ka mayar da kuɗi ko ka ba shi sabon kaya. Ka yi godiya koyaushe. Na gode da zuwan ka. Allah ya sa ka da alheri. Waɗannan kalmomi suna da sa, suna sa abokin ciniki ya ji daɗi. A nan birnin tarayya Abuja, musamman lokacin da farashi ke hawhawa, ka ji daɗi, ka ji daɗi ka rage farashi ka ɗanko ka ba da kaya kyauta don kiyaye abokin ciniki. To wannan yana da muhimmanci sosai. Irin "na gode," sannan kuma, eh, "Allah ya sa ka da alheri." Duwawwan kalmomin suna taimakawa sosai wurin shi kostoma ya ji daɗi ya sake dawo. To, ya bayanin da zan yi ke nakan abubuwan da sun fi muhimmanci a kasuwanci.

Kana kulle ƙofa? Assalamu Alaikum Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Tambaya ce kuma mai kyau, mai muhimmanci musamman ma a nan birnin tarayya Abuja inda muke zaune. Birni mai yawan mutane da cunkoso da kuma lokutan da ake ji game da ƙarar bacci ko sata a gidajen mutane a wasu yankunan. A yau da zamanin kulle ƙofa ba wai kawai al'ada ba ce, ya zama shine wajibi, na tsaro da kuma kiyaye iyalanmu, dukiyarmu. A yau zan bayyana cikin mintuna biyar kamar yadda aka buƙata. Eh, ina kulle ƙofa kullum yadda nake yin shi, dalilinsa da kuma shawarwari don kiyaye gida, don kiyaye gida da kyau a nan birnin tarayya Abuja. A gaskiya ina kulle ƙofa kullum don duk da cewa na ji daɗi da shi, ba shi bane a gidana a Abuja. A duk lokacin da na fita a gida ko da na je kasuwa ko aiki, ina kulle babbar ƙofa da ƙaramar ƙofa a yangel da window. Da daddare kafin mu kwanta ina tabbatar da cewa duk ƙofofi na gaba, na baya da tagogi masu, masu kulle an kulle su da kyau saboda mugun iri. Ina ina amfani da double lock, maɓalli na ƙarfe da kuma ƙaramin maɓalli na ƙarfe wato dead bolt don ƙaramin tsaro. Wasu lokuta ina saka padlock a yangel ɗin idan za mu yi dogon lokaci ba ma gida. Idan akwai yara ko mata a gida su kaɗai, ina tabbatar da cewa sun kulle kafin su kwanta ko su yi bacci. Bana barin ƙofa a buɗe ba ko, eh, da bana ma jin daɗi irin in bar ƙofa a kulle ma a buɗe ma kwata-kwata. Ko da na ji cewa ɗakunan mu yana da tsaro domin ba a san abin da zai faru ba daga baya, ba a san inda tsaro zai ɓalle ba. To dalilai da muhimmancin rufe ƙofa kullum, tsaro na iyalarmu. A nan birnin tarayya Abuja akwai rahotanni satar gida ko ƴan fashi a wasu lokuta, musamman lokacin da mutane ke barin ƙofa a buɗe ko suna bacci ba tare da kullewa ba. Kiyaye dukiya, wayoyi, kwamfuta, kuɗaɗe, ah, jakunkunanmu, takaddun gidajenmu masu muhimmanci da sauran abubuwa masu, masu muhimmanci ne a cikin gida. Sannan kuma lafiya da kwanciyar hankali. Lokacin da aka tabbatar ƙofa an kulle, kana kwance da natsuwa ba tare da damuwa ba. Al'ada ta yau da kullum a gidajenmu na Hausa, irin Hausa Arewa wato tun da ƙanana, tun muna ƙanana ana koya mana kulle ƙofa domin shi ne alama ta hankali da kula da gida. Matsaloli da shawarwari. To matsaloli ga sunan kamar haka. Wasu suna mantawa saboda gaggawa ko kuma suna jin daɗi da barin ƙofa a buɗe lokacin da iska ke daɗi, Wasu kuma suna jin cewa ba za a iya shigowa ba saboda yangel. Shawarwari kuma ga sunan. A dinga tabbatar da cewa kullum kafin fita ko a kwanta, an duba ƙofofi da tagogi a kulle suke. Saka irin kwaɗo mai ƙarfin nan da bugula proof idan za kai iya ka to ka sami, musamman ma a nan birnin tarayya Abuja. Yi amfani da security light ko CCTV camera don ƙara tsaron. Kuma ka koya wa yara da mata a gida da kowa da kowa duk wanda yake gida kan cewa su kulle ƙofa kada su dogara da kai kaɗai idan ba ka nan to a kulle. To idan kana da waya mai waya ko kuma smart lock ɗin nan kayi amfani da shi don duba nesa. To a ƙarshe dai, ina kulle ƙofa kullum domin shi ne hanya mafi sauƙi da muhimmanci don kiyaye iyalanmu, dukiyarmu da kwanciyar hankalinmu a nan birnin tarayya Abuja. To iya bayanan da zan iya yi ke nan. Ina gode.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To, tambayar da aka yi min ita ce wannan. Kuma na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min da kyau kuma zan kuma tambaya ce mai zurfi musamman a zaman yau a garin Abuja, inda wayoyi smartphones sun zama abin da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba. Mutane da yawa suna kallon wayoyinsu don sadarwa, aiki, kafofin sada zumunta, labarai, wasanni ko kuma kawai don shagaltar da kansu. A yau zan yi bayani de aƙalla sau nawa nake kallon wayata a rana, dalilan da ya sa hakan, yadda nake ji game da hakan, ah, da kuma shawarwari don rage shi idan ya yi yawa. To, na farko dai a gaskiya a yau da kullum ina kallon wayata tsakanin sa'o'i huɗu zuwa shida a rana. Wanda ya fi, wanda ya fi, eh, wa-wanda shine abin da screen time ko digital well-being na wayar ke nufi. To, na farko, safe da safe, inji waya, eh, minti talatin zuwa arba'in da biyar a kowace rana don sallah, aiki, WhatsApp da kafofin sada zumunta, Twitter, Instagram da TikTok. Lokacin aiki, injin sa'o'i, ah, ɗaya zuwa biyu don emails, Zoom, Google Meeting ko WhatsApp Business idan ina da ƙaramin kasuwanci. Lokacin huɗu da dare, injin sa'o'i ɗaya zuwa biyu don kallon fim, bidiyo ko zance da abokai. Mafi yawan lokacin TikTok da Instagram Reels suna ɗaukar mafi yawan lokacin kusan awa biyu a rana. Saboda bidiyoyin masu sauri suna sa mutum ya ci gaba da kallonsu ba tare da sanin cewa lokaci sun tafi ba. A nan birnin tarayya Abuja, musamman lokacin cunkoso a hanya ko lokacin da babu wutar lantarki, waya ita ce abin dogaro don sadarwa da nishaɗi. Don haka, lokacin da nake kasancewa cikin mota ko alon, ina iya ƙara minti talatin zuwa sittin. Dalilin da yadda nake ji game da shi, na farko amfani. Waya tana taimaka mini wurin aiki, sadar-sadarwa da iyali da abokai, koyon sabbin abubuwa da kuma jin labarai na yau da kullum. Sannan akwai matsala kuma. Sa'o'i huɗu zuwa shida na iya zama da yawa. Yana rage lokacin karatu, taruwar iyali ko kuma barci mai kyau. Wasu lokutan ma ina iya jin daɗi da cewa na ɓata lokaci da yawa a kan abubuwan da ba su da amfani. Al'ada tana, al'ada ta ta yau da kullum. A nan birnin tarayya Abuja, yawanci mutane sun-- na kallon wayoyinsu tsakanin awa uku zuwa bakwai ne a rana. To akwai mabincikan da akayi wanda a shekara na dubu biyu da huɗu zuwa dubu biyu da biyar ya nuna hakan, musamman matasa da ma'aikata. To shawarwari na don rage lokacin a nan shine, ah, saita screen time limit a waya. Misali, minti talatin ga TikTok/Instagram, awa ɗaya ga WhatsApp. Yi amfani da Gray Scale Mode ko Do Not Disturb lokacin da ke amfani, ke so amfani da mai, da hankali. Sanya waya a wuri mai nisa lokacin da kake cin abinci ko taruwar iyali. Yi digital detox. Misali, kar ka ji waya na, ah, na awa ɗaya zuwa biyu a rana ko kuma a lokacin sallah da dare. Mai gurbun da wasu ayyuka kamar karatu, motsa jiki ko magana da mutane, eh, wato face-to-face conversation kenan. To a ƙarshe ace ina kallon wayata tsakanin sa'o'i huɗu zuwa shida a rana. Kuma wannan yana nuna cewa waya ta zama babban abin rayuwata a nan birnin tarayya Abuja. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da abin da ya shafi sa'o'in da nake kallon waya a kullum.

Yaya kake jagorantar mutane? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. To wannan tambaya ce mai zurfi kuma mai muhimmanci. Na ji daɗin ta ƙwarai da gaske. Domin jagoranci, wato leadership ba shine kawai matsayi, eh ba shi ba matsayi bane ba ko suna kawai. A'a, shine yadda mutum ke yin tasiri, yana jagorantar wasu zuwa hanyar da ta dace, yana taimakawa su, yana taimakawa wa wasu girma da kuma kiyaye su cikin lumana da nasara. A yau zan bayyana a cikin aƙalla minti biyar kamar yadda kuka bayyana yadda nake jagorantar mutane a rayuwata ta nan birnin tarayya Abuja, a aiki, a gida, a masallatai, wurin jama'o'i. To matakai da nake bi su ne kamar haka. Dalilai da kuma shawarwari don jagoranci mai kyau duk dai zan bayyana su. Yadda nake jagorantar mutane na farko. A gaskiya ina jagorantar mutane ta hanyoyi masu sauƙi kamar haka amma kuma suna da tasiri. Misali ta hanyar ayyuka. Bana son cewa bini sai dai ina nuna ta hanyar abin da nake yi. Inda ina aiki da lokaci, ina kula da mutane, ina taimakawa abokan aiki. Mutane suna bina da kansu saboda sun ga abin da nake yi, sun ga hakan ya dace su bi ni. Sauraro da fahimta. Lokacin da mutane suka zo mini da matsala ko na aiki ne, ko na gida ne, ko abu ne wanda ya shafar rayuwar su can na farko ina sauraron su sosai. Ina ba su lokaci na ba tare da katseya, wai ko in ce a kaza kaza, no no. Ina tambaya tambayoyi don fahimtar matsalar da gaske sannan in ba shi shawara ko in ba ta shawara inda aka buƙaci hakan. Wannan yana sa mutane su ji daɗi da zuwa gare ni sosai. Matuka da gaske hakan yayi tasiri. Bayyana hangen nesa mai kyau. Idan muna aiki tare da misali a ƙungiyoyi ko aiki na gida, ina bayyana abin da muke nufi da shi a fili. Idan muka yi haka za mu samu nasara sannan ina nuna yadda kowa zai amfana. To a na huɗu kuma taimakawa mutane suna girma. Misali bana son mutane su dogara da ni kawai ko da yaushe. Ina ba su dama su yi abubuwa da kansu. Ina yaba musu inda suka yi da kyau kuma ina ba su shawarwari inda suka yi kuskure ba tare da na zarge su ba ko na tsangwame su ba domin hakan yana da tasiri sosai. Abu na biyar haƙuri da adalci. Lokacin da aka yi rikici ko kuskure ina ƙoƙarin ingana sasanta shi cikin adalci. Bana goyon bayan wani ɓangare saboda shi abokina ne ko ɗan uwana ne ko kuma masoyiya ta ce. A'a. To sannan kuma a nan birnin tarayya Abuja musamman wurin aiki ko wurin ibadu haka ko wurin taron jama'a, jagoranci mai kyau shine wanda mutane ke bi saboda suna jin amana da girmamawa ba saboda tsoro ba ko matsayi. Yauwa dalilai da amfanin wannan hanyar. Mutane suna bin jagorancin da suke jin daɗi da shi ba, a'a ba wai suke tsoro da shi ba. Lokacin da mutane suka ji cewa an ji su, an girmama su, suna aiki da ƙarfi da farin ciki. To sannan kuma jagoranci mai kyau yana haifar da nasara ta dogon lokaci. Mutane suna dawowa, suna ba da shawara, suna kuma taimakawa wasu. Al'adar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, "Mafi alherinku shine wanda ya fi alheri ga mutane." Wanda shi ne abin da nake bi. To a ko da yaushe wayan nan dai suna hanyoyin da nake bi wurin jagorantar mutane. Ina fata kuma Allah ya ƙara min ƙarfin gwiwa iya bayyanin da zan iya yake.

Kanafin son fensir ko alkalami? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da suna Allah mai rahma mai jin kai. To wannan tambaya mai kyau ce kuma na ji daɗinta. Domin a yau da kullum mutane da yawa suna amfani da wayoyi, kwamfuta ko rubutu akan kwamfuta amma har yau akwai mutane da yawa musamman a makarantu, ofisoshi, a gidajenmu anan cikin birnin tarayya Abuja har yau ke son rubutu da hannu ko da fensir ko alkalami. To a yau zan bayyana muku a cikin minti biyar kamar yadda kuka bukata wanne nafi son tsakanin fensir da alkalami. Dalilin da ya sa yadda nake amfani da su a rayuwata da kuma yadda nake ji game da su a zaman yau da kullum. To a gaskiya nafi son alkalami wato biro fiye da fensir a yawancin lokuta amma ina amfani da duka biyun dangane da abin da nake yi. Dalilai da yawa sun sa in fi son alkalami. Sauƙi da sauri, alkalami yana rubutu da sauri. Ba ya buƙatar ka ƙara gogewa ko ka ƙara kaifin shi kamar fensir. Lokacin da nake rubutu jeran abubuwa a kasuwa, rubuta saƙo ko rubuta bayanin kula a ofis, alkalami yana taimaka mini da sauri. Tsafta da kyau, rubutun alkalami yana da kyau a ido. Ba ya gaur-- gauraye-- ba ya gauraye kamar fensir idan ka ji yunƙori sosai. Yana kuma daɗi ga rubutun wasiƙa ko rubutu na dogon lokaci. Yawan amfani, a nan birnin tarayya Abuja, a ofisoshin banki, makarantu ko lokacin sanya hannu a takardu, yawanci ana amfani da alkalami ko blue shuɗi ke nan ko kuma baƙi. Don haka ina ɗauke da alkalami koyaushe a jakata. Amma fensir ina son shi sosai a wasu lokutan. Lokacin da nake yin planning ko rubutu abubuwa da zan iya gyara kamar jeran abubuwa na kasuwanci ko rubutu na karatu, lokacin da nake yin sketch ko zane-zane mai sauƙi kamar tsara gida ko rubuta abubuwa na yara, fensir yana ba ni damar gyara kuskure da sauri ba tare da lalata takarda ba. To yadda nake amfani da su a rayuwata ta nan birnin tarayya Abuja, a ofis ko wurin aiki, alkalami shine abin da nake fi yin amfani da shi don rubuta bayanin kula, sanya hannu ko rubuta saƙo a takarda. A gida fensir nafi amfani da shi lokacin da nake taimakawa yara a homework ko lokacin da nake jeran abubuwa na gida. Lokacin da nake zuwa makaranta ko taro ina ɗaukar duka biyun. Alkalami don takardun na musamman, fensir don rubutu mai sauƙin gyara. A kasuwa ko yayin ciniki alkalami don rubutun farashi ko jeran abubuwa domin yana sauri kuma baya gaur-- gauraye idan aka yi-- idan aka jerun kaɗan. Matsalolin da kuma shawarwari da zan yi bayarwa anan shine alkalami na iya ƙare ink a lokacin da ba a shirya ba ko kuma yana iya lalata idan aka yi jiruwa. Fensir kuma yana buƙatar kaifin shi a kai a kai kuma rubutunsa na iya zama mai wahala ga wasu takarda. Shawarwari kuma shine ka ɗauki alkalami mai kyau kamar Bic ko Pilot ko Uniball da ke da daɗin rubutu kuma baya ƙarewa da sauri. Ka ajiye fensir mai kyau irin HB ko 2B ko da abin gogewa a jakata don lokutan da ke buƙatar gyara. Ka zaɓi abin da ya fi dacewa da abin da kake yi. Alkalami don aiki na yau da kullum, fensir don tunani da planning. Ka ji daɗi da rubutu da hannu, yana taimakawa ƙaƙwalwa da tunani fiye da rubutu a waya. To wannan a ƙarshe ni dai nafi son amfani da alkalami a yawancin lokuta saboda sauri, tsafta da dacewa a rayuwata ta nan birnin tarayya Abuja. To iya bayanin da zan iya yi ke nan akan wannan tambaya da aka yi mini.

Yaya sa hannun naku yake? Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan tambaya ce mai kyau kuma mai ban dariya ga wa su. Domin sa hannu siginece na kowa ya bambanta da na wani. Na kuma ji daɗin wannan tambaya. Kamar yadda yatsu ke bambanta haka siginece wato sa hannu ya bambanta na kowa da kowa. Anan birnin tarayya Abuja inda muke zaune, sa hannu yana da muhimmanci sosai. A banki ne ko a ofisoshi ne ko akan takardu ne ko a makaranta ne ko kan takaddar mallakar gida ne ko kwangiloli ne kuma lokacin karɓar albashi ne ko lokacin karɓan katin zaɓe ne to. A yau zan bayyana da cikin minti biyar kamar yadda kuka buƙata yadda sa hannuna yake, yadda na koyo shi, dalilansa da kuma yadda nake ji game da shi a rayuwata ta yau da kullum. Yaya sa hannuna yake? Da farko sa hannuna mai sauƙi ne amma mai, eh, ƙa'idar jan salo ne. Saboda ba shi da yawa da zig-zag ko zane-zanen masu yawa kamar na wasu mutane. Yana kamawa da haka. Na fara da ƙaramin harafi na-- sunana. Na farko misali inda, ah, sunana Ahmad sanye da tsayin rubuta A, mai dogon layi mai ƙarfi da ke gangara sama. Sannan ina jan layi mai sau ri da ke gangara ƙasa da ke haɗuwa da ƙaramin sul hakan nan wato ziga, eh, ziga, ziga haka nan ko zagayen ƙarami. A ƙarshe kamar ƙaramin s ko zagayen da ke kewaye. Gaba ɗaya yana ɗaukar ƙananan lokaci kusan sakanni biyu zuwa uku kuma yana da sauƙin ganewa a takarda ko a sigina na digital. Ba shi da yawan lanƙwasa ko ƙarin ado. Shi ne salo mai sauƙi, mai tsafta kuma mai sauri don amfani a banki ko ofis. Yadda na koya shi wannan da kuma dalilansa. Sai ina ƙarami a makarantu na firamare da sakandare anan birnin tarayya Abuja, malamai suna koya mana mu rubuta sunanmu da kyau. Sannan mu ƙirƙira sa hannu mai kyau. Na ji daɗi da salo mai sauƙi don kada yayi wahala lokacin sanya hannu da, da yawa. Lokacin da na shiga aiki banki ko ofis, na ga cewa sa hannu mai sauƙi yana sauri kuma ba ya gauraye ko ya lalace idan aka yi ruwa kaɗan. Eh, an aka ji ruwa kaɗan a takarda. Dalilai na fi son shi ne yana da sauƙi a rubuta lokacin gaggawa. Misali lokacin sanya hannu a POS ko ATM. Yana da kyau, ƙa'ido kuma yana da sauƙin ganewa idan aka kwufe shi. Ba ya buƙatar ƙoƙari mai yawa don haka yana iya sanya shi dai-dai ko yaushe. Matsaloli da yadda nake ji game da shi. Matsala ɗaya kawai. Wasu lokuta idan na, na ji gaggawa sosai, sa hannun na iya zama mai ɗan bambanci kaɗan. Kamar layin yafi tsayi ko yafi gajere amma har yau ana iya ganin shi a can garin Abuja. Lokacin da muke sanya hannu a takardu masu yawa kamar lokacin sabunta katin zaɓe ko lokacin karɓan fayil a ofis, na ji daɗi da cewa na, eh, cewa sa hannuna mai sauƙi ne. Yana sa aikina yai sauri. Ina ganin shi a matsayin wani ɓangare ne na sirrin da ke nuna wayona da sauƙin kai. Sannan kuma a ƙarshe, ah, sa hannu mai sauri, mai tsafta kuma mai ƙaramin sul a ƙarshe shine abin da na fi so domin yana dacewa da rayuwata ta nan birnin tarayya Abuja. Shine bayanin da zan iya yi kenan.

Wane irin waya kake amfani da shi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jingai. To na ji daɗin wannan tambaya da aka yi mun. Tambaya ce mai kyau. Kuma domin a yau da kullum waya ta zama abin da ba za'a iya rayuwa ba tare da ita ba. Shine abin sadarwa, abin aiki, abin nishaɗi, abin neman ilimi da kuma rayuwa ta ta yau da kullum a nan birnin tarayya Abuja inda muke zaune. Kuma ya ta'allaka akan waya ko fita za ka yi, ƙarin ɗan tasima da waya ne. To a yau zan bayyana a cikin minti biyar kamar yadda kuka buƙata wane irin waya nake amfani da shi a yau, dalilansa, yadda nake ji game da shi da kuma shawarwari ga wasu. To a farko dai a halin yanzu na wannan shekarar da muke ciki na dubu biyu da ashirin da shida ina amfani da wani Samsung Galaxy ne A55 5G. Ko irinsa na dubu biyu da ashirin da shida inda 25, 26 inda an sabunta shi. Wannan waya ce ta tsakiyar matsayi midrange wato mai kyau da daɗi a gareni. Dalilai da yawa sun sa na zaɓi wannan waya. Na farko batirin yana da ƙarfi. Yana ɗauke da dubu biyar milliamps ko fiye da haka. Yana tsayawa tsawon rana ko fiye da haka. Amfani na da shi sosai, Bold, WhatsApp, TikTok, Instagram zuwa YouTube. Kyamara mai kyau ga farashinsa. Kyamarar baya hamsin megapixel ne ko irinta tana da kyau ga hotuna na yau da kullum, selfi ko kuma rubuta bidiyo na ƙaramin kasuwanci ko abokan hulɗa. Kuma san nan network ɗin 5G ne da sauri. A nan birnin tarayya Abuja inda nake 5G ke samuwa a wasu wuraren kamar CBD, Jabi, Maitama garki yana sa abubuwa su yi sauri sosai. Download, streaming ko Zoom calls inna. Sannan kuma operating system ɗinta Android ne mai sabuntawa to latest ne. Samsung yana ba da, yana ba da sabuntawa na tsawon shekara huɗu zuwa biyar. Don haka wayar tana kasancewa sabuwa kuma mai tsaro. Farashin kuma mai kyau ne. Ba shi da irin mugun tsadan nan kamar flagship kamar Galaxy X ko iPhone. Amma yana da abubuwa masu yawa ga mutumin da ke aiki da kasuwanci a Abuja irin na. Wasu lokuta ina amfani da sakon waya na wato kamar Infinix da Tecno Mai Rahusa. Don SIM ina biyu ne, MTN da kuma Airtel. To da kuma kasuwanci ko abokan hulɗa na musamman. Dole sai mun dan ha da waya biyu. Yadda nake ji game da wayar, ina jin daɗi da ita saboda tana yin duk abin da nake so. Tum, sadarwa da iyali, aiki na email, WhatsApp, nishaɗi, TikTok, YouTube, Netflix da kuma kiyaye lokuta wato irin alarm, calendar reminders. Amma ina jin cewa wayoyina yau suna ɗaukar lokaci mai yawa screen time. Na iya kai sa o i huɗu zuwa shida fa. Don haka ina ƙoƙarin rage amfani da shi lokacin da nake tare da iyali ko lokutan sallah. Ina son waya mai sauƙin amfani, mai kyau ga ido ko kyakkyawan screen haka ko kuma mai tsaro na fingerprint ko face lock. Sannan kuma ga shawarwari da zamba yar ga wasu, ku zaɓi waya bisa buƙatarka ko bisa buƙatarki. Ba dole ba ne ki saya ko ka saya flagship idan kana buƙatar kawai sadarwa, WhatsApp da hotuna masu kyau. Sannan kuma ka ji daɗi da batir mai kyau wanda aƙalla ya kai dubu huɗu da ɗari biyar milliamps ko sama da haka. Da kuma network 5G idan kana amfani da shi sosai. Ka kiyaye wayarka da tsaro, ka sanya screen protector, case mai kyau da kuma ka yi backup a kai a kai Google Drive ko Samsung. To wannan iya bayanin da zan iyayi kenan akan wayar da nake amfani da shi.

Kana sanya tabarau? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan tambaya ce mai kyau kuma na ji daɗinta sosai domin a yau da kullum mutane da yawa suna sanya tabarau. Wasu don lafiyar ido, wasu don kyau, wasu don salo irin na zamani, wasu kuma don duka biyu. A nan birnin tarayya Abuja inda muke zaune, tabarau sun zama wani bangare na rayuwa ta yau da kullun, musamman ga ma'aikata, ɗalibai da mutanen da ke kallon kwamfuta ko waya tsawon rana. A yau zan bayyana a cikin minti biyar kamar dauka bukata, eh ko a'a yadda nake sanya tabarau, dalilansa da kuma yadda nake ji game da shi a rayuwata. Eh, ina sanya tabarau amma ba koyaushe ba. A gaskiya ina sanya tabarau musamman lokacin da nake aiki ko karatu ko kallon waya ko kwamfuta tsawon lokaci. Ina sanya tabarau na gani wato eye glasses da ke da anti blue light filter ko kuma kwamfuta glasses don rage wahalar ido, eye strain. Dalilai da yawa sun sa hakan. Aiki na na yau da kullum yana buƙatar kallon allon kwamfuta, waya ko TV na sa'o'i da yawa. Tabarau suna rage zafin ido, jawo ido da kuma ciwon kai da ke zuwa daga blue light. Ina sanya shi lokacin da nake a ofis, lokacin karatu ko lokacin da nake yin Zoom calls da sauran ayyuka kan layi. Amma bana sanya shi koyaushe, koyaushe ba. Idan ina waje, ina kasuwa ko ina tafiya da mota yawanci bana sanya shi. Sai dai idan ina buƙatar shi don ganin nesa kamar idan ina da myopia ko astigmatism kaɗan. Ina da tabarau guda biyu, ɗaya na yau da kullum na gani da anti blue light da ɗaya na rana sunglasses don kare ido daga hasken rana mai ƙarfi irin na garin birnin tarayya Abuja musamman lokacin rani. Wasu lokuta ina sanya sunglasses ko polarized glasses lokacin da nake fitowa waje da rana mai ƙarfi ko lokacin da nake tuki don rage haske da kuma kare ido daga ƙura da hayaƙi na hanya. Dalilai da amfanin sanya tabarau kusan gasu nan dai zan bayyana muku. Na farko lafiyar ido. Yana rage eye fatigue, yana kare ido daga blue light na allon screen kuma yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar ido na dogon lokaci. Na biyu, kyau da salo. A nan birnin tarayya Abuja mutane da yawa suna sanya tabarau na zamani kamar wayfarer, aviator ko rimless glasses frame don kyau har ma idan ba su da matsalar gani. Na uku akwai salo. Sunglasses suna kare ido daga UV rays, ƙura da haske mai ƙarfi lokacin tuki ko tafiya. Na huɗu, al'ada ta yau. A ofisoshi da makarantu na Abuja tabarau sun zama abin da ake gani a kan fuska kamar yadda agogon hannu ko waya yake zama. Matsaloli da shawarwari. Matsalolin wasu lokuta tabarau na iya zama mai nauyi ko ya iya, ko, ko ya ji zafi a fuska idan aka sa tsawon lokaci ko kuma ya yi ƙazanta saboda ƙura ta nan birnin tarayya Abuja. Wasu kuma suna manta wa sanya shi. To shawarwari na shine ka je wurin likitan ido, optometrist don duba ganin ƙarfin ka kafin ka sayi tabarau. Kada ka sanya shi saboda salon kawai. Ka zaɓi tabarau masu kyau da ke da anti blue light idan kana kallon allo sosai. Ka tsaftace tabarau kullum da kyalle mai laushi da ruwan tsafta. Tsaftace ido. Idan kana tuki da rana, ka sanya polarized sunglasses don rage haske mai ƙyalli daga hanya. To wannan shine iya bayanan da zan iya yi ke nan dangane da lamarin da ya shafi irin tabarau ɗin da nake sanyawa.

Menene kake jin tsoro? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jan kai. Wannan tambaya ce mai zurfi kuma mai zurfin gaske domin dukkanmu muna da abin da ke sa mu miji tsoro a wani lokaci ko wani yanayi. Tsoro ba abin kunya ba ne. Shi ne wani bangare na ɗan adam. Amma yadda muke jure shi ko muyi amfani da shi, shi ne ke nuna ƙarfinmu da imaninmu. A yau zan bayyana a cikin mintuna biyar kamar yadda kuka buƙata, a abin da nake jin tsoro a rayuwata, tanan birnin tarayya Abuja, dalilansa, yadda nake jure shi da kuma abin da nake ji game da shi a matsayina na ɗan adam. To, a gaskiya akwai abubuwa guda biyar da nake jin tsoro sosai a rayuwa. Kuma ina ƙoƙarin jure su da imani da haƙuri. Tsoron rashin kula da iyalina. Mafi girman tsoro na shine kada Allah ya gwada ni da rashin iya kula da iyalina, mata da yara. Rashin kuɗi, rashin lafiya ko rashin tsaro. A Abuja inda farashin abubuwa ke haihawa kowace rana, wannan tsoro yana zuwa akai-akai. Abu na biyu, tsoron rashin lafiya ko rashin lafiyar yara. Lokacin da yaro ya ji zazzaɓi ko ya ji rashin lafiya, zuciyata kan ji tsoron cewa me zai faru ko shin zai iya magance shi. Musamman lokacin da asibiti ke cike da magani ke tsada. Abu na uku, tsoron rashin nasara a aiki ko kasuwanci. Ina jin tsoron kada aiki ya ƙare ko kasuwanci ya faɗi domin hakan zai shafi duk abin da na yi aiki da shi a birnin nan kamar ta birnin tarayya Abuja. Wannan tsoro yana da yawa saboda rashin tabbacin tattalin arziki. Abu na huɗu, tsoron mutuwa ba tare da tuba ba. Wannan shi ne tsoro na ruhaniya mai zurfi. Ina jin tsoron kada Allah ya karɓe ni ba tare da na tuba da gaske ba ko kuma in mutu ba tare da na biya basukan da ake bina ba. Abin da ya kamata ko kuma ba tare da na yi abin da ya kamata a rayuwa ba. Abu na biyar, tsoron kada in zama abin kunya ga iyalina ko al'ummata. Ina jin tsoron kada in yi wani abin da zai sa mutane su ce wannan mutumin ya yi kuskure ko ya ji kunya ga iyalinsa. Yadda nake jure tsoro, ina neman taimakon Allah Subhanahuwata'ala ta wurin addu'a da istigfari lokacin da tsoro ya zo. Ina cewa hasbiyallahu lailaillahu alayhitawakkaltu wahuwarabbilarshilazim ko allahumma innias'alukabi bikaminalhammiwalhuz. Ina tunawa da cewa Allah shi ne mai sarrafa kome kuma duk abin da ya faru yana da hikima. Ina magana da mutane da suka fahimta, abokai masu imani ko iyali don su ba ni shawara ko su ji daɗi da ni. Ina yin abin da zan iya a yanzu. Misali, ina ajiye kuɗi kaɗan kaɗan, ina kula da lafiya, ina neman ilimi domin rage abin da zan iya ragewa. To, a ƙarshe ace abin da nake jin tsoro sosai shi ne rashin kula da iyalina, rashin lafiya, rashin nasara, mutuwa ba tare da tuba ba ya zama da kuma zama abun kunya. Amma na sani cewa tsoro ba shi ne abin da zai hana mu cigaba ba. Shi ne abin da ke sa mu nemi Allah, mu kusancin Allah da kuma ƙarfi. Bari mu ji tsoron abun da ya kamata. Mu ji tsoron kamar rashin tuba amma kada mu bari wai tsoron ya mallake mu. Allah shi ne mai kiyayemu. Shi ne mai taimakonmu kuma shi ne mai sarrafa komai namu. To, na gode da kula da kuma hankali. Wanan iya bayanin kenan da zan iya muku dagane da abun da ya shafi abun da nake tsoro.